Eh ina zuwa guri da wuri musamman idan gurin kamar lokacin sallah, lokaci ne wanda ya kamata mutum ya je shi da wuri. Kamar idan aka gayyace ni ɗaurin aure haka yana da kyau na je da wuri saboda shi lokaci wani abu ne wanda yake idan ya wuce to abin da ba ka yi ba a wannan lokacin to kuma sai dai ka jira zuwa wani lokaci. To shi ya sa sau da yawa in aka gayyace ni gaskiya bana yin latti ina zuwa da wuri. Duk lokacin da wani abu ya taso na zuwa ko jana'iza ko harkar biki ko harkar ƙwallo, ballanta na kuma lokacin sallah gaskiya bana yin latti. Duk lokacin da wani abu ya taso min wanda zan yi ina yin ƙoƙari na je ni da wuri bana yin latti gaskiya. Ko da kuwa ace zan yi makara ban je ba to nakan yin ƙoƙari na sanar da wannan gurin cewar ina da uzuri ba zai bar ni na zo ba. Amma in dai ba wannan ba gaskiya ina yin ƙoƙari duk lokacin da wani abu ya taso na je ni da wuri sabida muhimmancin lokaci. Lokaci abu ne mai tsada shi ya sa bana wasa da shi. Duk abin da ya taso in dai abu ne na lokaci to bana, bana wasa da shi. Nakan yin ƙoƙari na je nina halarci wannan gurin da wuri sabida muhimmanci irin na lokaci. Sau da yawa mutanen da ba su da, ba sa zuwa abu akan lokaci to wannan mutanen mutuncinsu ma yana taɓuwa. Shi ya sa bana yin wasa da lokaci. Duk lokacin da aka ce ana buƙata ta nakan yin ƙoƙari na je da wuri wannan wajen sabida muhimmanci irin na lokaci.

Eh murya ta tana da ƙarfi gaskiya sosai. Saboda sau da yawa idan kaji murya a hankali ma galibi muryar mata ce. To shi yasa wani lokacin idan ina magana ma ana iya cewa muryata tana da ƙarfi sosai ba kamar yanda sauran maza ba ma suke yin magana. Ina da ƙarfin murya gaskiya sosai saboda murya irin siririyan nan galibi zaka ga mata ne suke da irin launin wannan muryar. Amma duk wani namiji yana da murya mai ƙarfi. Amma wani lokacin akan samun akasi idan mutum yana irin mura ko wani yanayi na sanyi idan ya kama maƙogaron shi, yakan muryarsa takan iya buɗewa. Wani lokacin kuma idan ka yi irin hayaniya mai yawa haka to muryarka takan iya ɗan dishashewa. Wannan yakan sawa idan kana magana a ji muryarka ta zama babba. To amma dai gaskiya muryata tana da ƙarfi haka nan take. Ba wai ma ko don sai nayi hayaniya ko sai na ko ina mura ko wani abu ba. Kawai muryata kodayaushe ma a haka take. Tana da ƙarfi. Idan nayi magana mutane da yawa sukan iya cewa muryarka babba ce. Ni kuma wannan baya sawa naji komai saboda nasan daman muryata babba ce. Kuma muryata takan kamanceceniya da maza irin manya nan duk da ƙarancin shekaruna. Amma idan nayi magana sai a ji magana kamar ta babban mutum saboda yanayin ƙarfinta. Ina da murya gaskiya babba mai ƙarfi. Wannan dalilin ne ya sa ma wani lokacin nakan iya ƙiran abokina ko wani in yi masa murya babba sai yake zaton wani mutum ne babba yake rashi ba ni ba. Amma dai a hankali wani lokacin idan nayi magana kuma sai mutum ya ɗauki yanayin muryar sai ya fahimci cewar ni ne nakeyi masa wasa. Amma dai muryata normal kodayaushe babba ce. Tana da ƙarfi gaskiya sosai ba irin ƙarama bace ba wacce mutane wacce ƴan ƙananan shekaru suke da. Ko duk da ƙarancin shekaruna muryata babba ce. Idan nayi magana mutane suna jin ta kamar ta babban mutum.

Eh, ina shan madara idan na samu dama. Ai madara abu ce mai daɗi musamman idan mutum yana cikin nishaɗi ya sha madara zai sake jin daɗi a jikinsa. Kuma madara an ce tana ƙara lafiya a jikin mutum idan musamman irin madara ta shanu. Akwai madara ta shanu, akwai kuma madara normal irin wacce ake haɗa ta a kamfani ta gari, ta ruwa ga ta nan. Da yawa ana amfani da ita a sha a cikin abinci, a haɗa ta a mazaunin kamar ta zama sinadari. Wani lokacin kuma ana iya a shata hakanta ita kaɗai. Sannan madara ana iya shan madara ta shanu wacce take cewar a shata wata ɗanya, wata kuma sai an sarrafa ta sannan ake iya shan ta. Amma madara aba ce mai daɗi kuma ina sha. Sau da yawa idan na samu madara tana ɗaya daga cikin abubuwan ma da suke mun, suke ba, suke mun daɗi a cikin abincikan da nake so. Kuma madara abu ne wanda ko mutum bai da lafiya likitoci sukan iya ba shi shawara ya sami madara ya dan riƙa sha. Ina jin daɗi idan na sha madara a jikina. Kuma sau da yawa wani lokaci likitoci sukan iya bawa mutum shawara a kan madara. Idan misali kamar bashi da lafiya ana iya a ce masa ya sha. Amma kuma fa idan wata rashin lafiyar ta kama mutum, nan ma likitoci suna bawa ɗan adam shawara a kan kar ya sha madara, kar ya sha wani abu wanda yake da alaƙa da madara. Saboda hakan zai iya bashi matsala a jikinsa. Amma in ba cin haka gaskiya madara aba ce wacce kowa ma zai iya shan ta indai lafiyarka ƙalau. Saboda tana da daɗi kuma kala kala ce kamar yadda na faɗa. Idan misali kamar madarar shanu ana iya kiran ta madara. Madara irin wacce ake haɗa ta ta ruwa, madara ta gari ana iya sarrafa ta. Wani lokacin ma har alewar ta ake yi. Alewa a sha kamar a ji tana ƙanshin madarar, ya danganta da yanayin ƙanshin madarar. Ko ka ji kamar alewa, alewar ta zama kamar madara. To, gaskiya madara aba ce mai daɗi aba ce wacce ko wane ɗan adam idan ya same ta zai sha kuma zai ji daɗin ta sosai. Shi ya sa ni ma madara tana ɗaya daga cikin abincikan da nake so. Ina son madara. Ko da yaushe idan na samu madara zan iya sha. Da safe ne, da rana ne, da daddare ne, da yamma ne, ko wane irin lokaci ina shan madara. Kai hatta azumi idan nayi ina shan madara. Hatta kai ko bacci nake idan na tashi na samu madara zan sha. Saboda madara aba ce wacce take gina jiki, take ƙara wa mutum lafiya. Idan mutum ya sha madara zai samu natsuwa, zai ji daɗi a jikinsa, hankalinsa zai kwanta musamman madarar ya danganta idan ta ruwa ce in ka samu mai sanyi za ka ji daɗin ta. Idan ta gari ce ita ma za ka ji daɗin ta ko ka zuba ta a cikin wani abu ta zama kamar sinadari. Ka sa siga da sauransu a ciki ka sha ko kuma madarar ya zama cewar ta ruwa ce za ka sha ta a haka ba tare da ka zuba ta a cikin wani sinadari ba. Ka haɗa ta da wani abu. A'a kawai ya zama cewar madarar ce ita kaɗai ka sha. Gaskiya ina shan madara sosai idan na same ta. Kuma har yanzu wani lokacin ma da kuɗina nake zuwa na siyo madarar na sha domin na ji daɗi a raina. Saboda madara aba ce wacce gaskiya duk mutumin da ya same ta zai sha don ya ji daɗin ta. Kuma sinadari ne wanda mutum zai ji daɗi a jikinsa zai iya, zai ƙara ma lafiya da kuzari. Shi ya sa ko da yaushe idan na same ta sha nake yi. Madara aba ce mai daɗi. Madara aba ce wacce take sa mutum ya ji nishaɗi idan ya sha. A duk lokacin da na sha madara ina jin nishaɗi a zuciyata. Ina shan madara sosai, sosai. Ko da safe, ko da rana, ko da daddare indai na samu madara ina sha. Shi ya sa har kullum tana ɗaya daga cikin abincikan ma da nake so a zuciyata. Ina shan madara sosai. Madara aba ce wacce idan kana shan ta ma za ka riƙa samun wani santi, wani nishaɗi zai riƙa zuwa kanka. Shi ya sa idan na same ta nake sha sosai ko ta gari, ko ta ruwa, ko wacce dai aka yi aka haɗa ta. Aka haɗa wani sinadari ko na alewa ko na wani abu indai tana ƙanshin madarar wannan. To, gaskiya zuciyata tana son wannan abin. Zan ji daɗi idan na sha. Shi ya sa ko da yaushe nake son amfani da madara. Domin madara tana ƙara mun nishaɗi, tana ƙara mun jin daɗi a cikin zuciyata. Tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke faranta.

Eh, ina yin tsallen igiya musamman idan lafiya ta ƙalau. Domin kuwa tsallen igiya wani abu ne wanda zai sanya ka ka ji ƙarfin jikinka idan ka yi shi. Ka ga kuwa zai zaman to kamar exercise ne ke nan. Aaa, tsallen igiya wani abu ne wanda zan iya cewa motsa jiki ne na musamman a jikin ɗan adam kuma yana da matuƙar mahimmanci kamar abu ne wanda zan iya kiranshi kai tsaye da-- motsa jini wanda idan ka yi shi zai kasance kamar exercise ne kuma za ka ji daɗin jikinka musamman idan lafiyarka ƙalau. Sannan yin tsallen igiya yana ƙara wa mutum kuzari a jikinsa. Idan kana tsallen igiya to ba za ka riƙa jin yawan, eh, nauyin jikinka ba koda a ce irin kana da nauyi, kana da fats a jikinka, kana da kitse to nauyin igiya, ze taimaka wajen, ah, tsallen igiya zai taimaka wajen sassauta wannan kitsen da yake jikinka. Sannan zai zamanto ma kamar wani motsa jini ne wanda ba zai barka ka girma ka irin tara teɓa a jikinka ba sosai. Tsallen igiya ana iya a yi shi a ɓangaren wasanni, aaaa kamar irin a makarantu na secondary ko primary musamman primary. Gurin da ake yin wasanni na yara. Ana iya sa tsallen igiya a mazaunin irin yanda ake yin wasanni. Tsallen igiya abu ne wanda mai lafiya kaɗai yake iya yin sa, wanda yake da ƙafa. Wanda bai da ƙafa ba zai iya, iya yin tsallen igiya ba. Dolle tsallen igiya sai mai cikakkiyar lafiya sannan wanda ƙafafuwan shi suke ras, shi ne zai iya riƙa yin tsalle yana durowa. Sannan tsallen igiya kamar yadda na faɗa maka exercise ne a jikin ɗan adam. Duk mutumin da yake yin tsallen igiya ba zai irin tara teɓa a jikinsa ba. Sannan tsallen igiya zai taimaka wa ɗan adam wajen rage haki. Idan kana yawan yin tsallen igiya, tsallen igiya ba zai--, wannan yawan yin tsallen da kake yi zai taimaka maka ka riƙa jin kuzari a jikin ka. Dan haka ba zai baka damar yin gajiya a aikace-aikacenka na yau da gobe ba. Wannan abun zai taimaka ma wajen yin abubuwa cikin hanzari, cikin ƙarfi tare da kuzari a jikinka. Tsallen igiya gaskiya yana taimaka wa ɗan adam sosai a jikinsa musamman wanda yake da ɗan nauyi. In yana tsallen igiya zai rage mishi nauyin wannan ko kuma ya zaman tucewar shi wannan ɗan adam ɗin ba zai na jin nauyin jikinsa ba sosai. Kasantuwar wannan tsallen igiyar shi ya sa ko da yaushe likitoci ma suna iya bawa mutum wannan a mazaunin exercise idan-- yana yin tsallen igiya to zai taimaka mishi musamman mutumin da yake da nauyi zai taimaka mishi wajen rashin jin nauyin jikin nasa. Abu ne mai kyau kuma yakan iya zama kamar wasa. Yakan shiga cikin wasanni musamman wasannin yara na makaranta. Tsallen igiya yana da abu ne wanda yake sa nishaɗi, wanda yake sa mutum ya riƙa jin farin ciki a zuciyarsa. Tsallen igiya yana da daɗi sosai da sosai. Idan mutum yana yin tsallen igiya ba zai na jin yawan nauyin jikinsa ba. Sannan idan mutum yana jin kasala a jikinsa, tsallen igiya zai iya sama masa kuzari na musamman a jikinsa ta yadda ba zai na jin nauyin jikinsa ba, ta yadda ba zai na jin kasala ba. Tsallen igiya ana iya yin sa aaaa makarantu, a gida, a ko ina ma kake, za ka iya yin tsallen igiya. Ba wai sai lallai a asibiti ko a makaranta ko a gida ba. A duk inda kake za ka iya yin tsallen igiya a ko ina ne ko makaranta ce ko asibiti ne ko gidanka. Tsallen igiya yana taimaka wa ɗan adam sosai wajen jin kuzari a jikinsa da kuma ƙara lafiyar jiki. A takaice dai tsallen igiya yana da matuƙar amfani a jikin ɗan a-

Eh, ina sauraron rediyo domin rediyo wata sauƙaƙƙiya sauƙaƙaƙiyar hanya ce wacce take isar da saƙonni, kama daga na cikin ƙasar da kake har zuwa na wajen ƙasa. Wannan dalilin ne yasa nake sauraron rediyo domin jin labaran abubuwan da suke faruwa a ƙasata da kuma ƙasashen ƙetare. Rediyo tana da matuƙar tasiri domin hanya ce ta jin labarai, abubuwan da suka kunshi siyasa, harkar ilimi, harkar wasanni, harkar duk abun da yake ciwar wani abu ne wanda yake na cigaba ne ko na ƙaruwa ko na nishaɗi ko na ɓacin rai ko na jaje ko na tausayi ana iya a ci shi a cikin gidan rediyo. To gidan re-rediyo na da matuƙar tasiri a rayuwar mutane. Ana sauraron rediyo ne don jin abubuwan da suke faruwa a wasu wuraren ba a inda kake ba. Wannan dalilin ne yasa nake sauraron rediyo domin ƙaruwa wani lokacin nishaɗantuwa, wani lokacin ilimantuwa kuma ina faɗakantuwa akan abubuwan da suke na wasanni ne ko kuma na ilimi ne ko kuma na nishaɗi ne. Nakan ji a cikin gidan rediyo domin ƙaruwa ko amfanuwa da waɗannan abubuwan da na ji. Gidan rediyo wata hanya ce ma sauƙaƙaƙiyar hanya da take isar da saƙonni zuwa mutanen duniya baki daya. Kana iya ka ji labaran da suke faruwa a ƙasar ƙetare ba cikin ƙasarka ba. A cikin ƙasarka ma za ka iya jin labaran da suke faruwa wanda ba a kusa da kai ba. Idan ba don wannan dalilin ba, bai zama lallai ka ji abubuwan da suke faruwa ba. Gidan rediyo wata hanya ce wacce za a iya yin abu a yau, yau ɗin nan ka ji labari. A yau, yau ɗin nan abu zai iya faruwa, labari ya iske ka ta hanyar rediyo wanda ba don wannan dalilin ba, abun yakan iya ɗaukan lokaci kafin ka ji. Wani dalilin ma zai iya sawa wani abun ma zai iya zuwa ya wuce ba ka ji ba. Amma dalilin rediyo za ka iya jin duk abun da yake faruwa a ƙasarka da kuma ƙasar ƙetare. Wannan dalilin ne yasa nake sauraron rediyo a koda yaushe sabida hanya ce sauƙaƙaƙiya ta ilimantuwa. Za ka iya nishaɗantuwa a cikin gidan rediyo kuma za ka ilimantu. Za ka ƙaru a gidan rediyo kuma rediyo akan haɗa wasu program, har ai tambayoyi na ilimi a cikin gidan rediyo ka ba da amsa ko kuma kai ka yi tambaya a ba ka amsa. Wannan hanyar hanya ce sauƙaƙaƙiya aka sauƙaƙe wa mutane domin jin labarai a cikin sauƙi ba tare da ka je wurin da abu yake faruwa ba. Ana iya yin abu a ƙasar, a ƙasar waje amma sanadiyyar labaran cikin gidan rediyo a ranar da abun ya faru kuma labarin ya isa gare ka, hanya ce sauƙaƙaƙiya ta isar da saƙo. Rediyo ina sauraren ta, ina nishaɗantuwa domin ilimantuwa. Wani lokacin in wa'azantu, a faɗakar da ni abubuwan da ban sani ba. Wannan dalilin ne yasa nake sauraron rediyo a koda yaushe. Ina jin rediyo, ina amfani da ita domin jin labaran abubuwan da suke faruwa a ƙasata da kuma ƙetare.

Ina share gida aƙalla sau biyu a rana. Amma hakan ba ya nufin cewar lallai sai sau biyun wannan zan share. Idan wani dalili ya sa aka yi baki ko aka yi wani taro a gidan, aka ci abinci, aka zuzzubar, wannan dalilin yakan sa wa in a share a lokacin da wannan abun. Bayan an gama wannan taron, a share gurin. Sannan kuma da safe kullum nakan share gida. Sannan kuma idan yamma ta yi, nakan sharewa. Waɗannan su ne lokutan da nake share gida. Amma dai babu wani dalili da ya sa kawai sai iya wannan lokacin zan share. A'a, idan na yi da baki ko kuma wani taro haka aka yi a gidan, aka zuzzubar ko wani dalili ya sa aka yi iska, aka ƙura ta ɓata kurare, to wannan dalilin yakan sa wa na yi shara. Kuma idan lokacin sharar ma ya yi, idan da datti nakan iya tisawa. Wani lokacin ma idan mun yi bulaguro kamar zamu yi tafiyar da ko sai kwana ya kama mu, to sau ɗaya nake sharewa. Idan na share ba zan sake dawo wa ba, zan sake ba sakamakon mun yi tafiya mun rufe. Amma dai sau biyu shine kusan ƙa'ida ta. Nakan yi shara da safe, na kan yi shara da yamma bayan sallar la'asar. Irin ƙarfe huɗu da rabi haka zuwa biyar. Sannan da safe ma na kan yi irin takwas zuwa takwas da rabi haka ina share gida. Amma dai kowane irin lokaci na kan iya yin shara ya danganta da yanayin gidan yadda yake a wannan lokacin. Idan an zuzzubar da abinci, to zan yi shara. Idan kuma ba'a zubar ba, shi ke nan zan share da safe, zan share da yamma. Wannan ƙa'ida ce kullum na kan yin wannan sharar domin tsafta. Domin shara tana sa muhalli yayi kyau. Shara tana sa gurin zama yayi tsafta. Shara tana sa gurin zama ya daina tara ɓeraye, ya daina wari, ya daina ƙazanta za ta bar gurin. Wannan dalilin ne sa nake yin shara. Domin kuwa a addini an ce "Annazafatu minal Iman." Tsafta tana daga cikin imani. Wannan addinin musulunci ne ya zo da wannan. Dan haka idan mutum yana yin tsafta, imaninsa ma yana ƙara ƙaruwa ne. Shi yasa ko da yaushe nake jin daɗi idan na share gida na da safe. Sannan in sake share shi da yamma domin in rabauta da wannan imanina, na zuciya. Sannan shara cikon kamala ce ta ɗan adam wanda ya san kansa. Duk lokacin da mutum ya zo ya tarar da kai a cikin mahallinka tsabtsab, to zai kalle ka da mutunci. Sannan zai baka daraja sakamakon wannan tsaftar da ka yi a wurin da kake zaune. Shi ya sa nake shara a mahallin da nake ko da yaushe. Na kan yin ƙoƙari na share gida na da safe, na share shi da yamma. Sau biyu ke nan. Amma idan dalili ya sa na kan iya yi sau uku, sau huɗu, ya danganta da abun da aka yi a gidan. Ko an yi taro ko kuma wani dalili ya jawo musamman kamar irin lokacin damina haka, akan iya yin ƙur iska, ƙura ta shigo, da ledoji da datti ya so ya ɓata wurin da muke zama. To wannan dalilin yakan sa wa na share idan yamma ta yi. Ma kuma na sake sharewa bayan na yi da safe. To shara dai na kan yin ta aƙalla sau biyu a rana. Amma ya danganta da yanayin lokacin da abu ya faru. Idan an yi iska, ƙura ta ɓata gidan, zan share. Idan kuma ba ai ba, to wannan sau biyun dai bana tsallakewa sakamakon tsafta cikon imani ce a cikin addinin musulunci. Shi ya sa ko da yaushe bana wasa da shara. In yi da safe, in yi da yamma. Wannan ya zamanta kamar ɗabi'a. Tace share muhalli da safe, da yamma sabida imani ya ƙara ƙaruwa a cikin zukata mu, mu da muke rayuwa a wannan gurin. Shara abu ne mai matuƙar muhimmanci a cikin muhalli. Ina yi sau biyu.

Muna da bokiti a gidanmu guda biyu. Wani lokaci muna yin amfani da guda ɗaya domin yin wanka da kuma yin wanke wanke ko wanki a cikin wannan ɗayan. Ɗaya kuma muna amfani da shi wajen tarar ruwa ko ajiye ruwa a ciki wanda muke sha ko kuma a yi girki da shi. Bokiti muna da ja, muna da fari. Shi wannan jan da shi ne muke yin wanka ko miyi wanki ko kuma miyi wanke wanke a cikinsa. Shi kuma wannan farin ta shi ne muke amfani, mi yi girki, ruwan ciki kenan ko kuma mu ɗauka ruwa a ciki mu aje domin sha ko kuma wani muhimmin al'amari wanda ya shafe mu. Amma dai guda biyu ke damu bokiti wanda muke amfani da su a gida. Ɗaya ja, ɗaya fari. Ɗayan muna ajiye shi ne domin ajiye ajiyar ruwa na sha ko girki. Ɗaya kuma muna wanka, wanki, wanke wanke da duk sauran ayyuka na tsakar gida. Wani lokacin a yi wankin banɗaki da shi, wani lokacin kuma a yi wankin abin hawa ma da shi. Amma dai yi guda biyu ne. Ɗaya na girki ne da shan ruwa, abu dai mai muhimmanci muke yi da shi wanda ya shafi tsafta. Ɗaya kuma muna yin wanki wanka da wanke wanke da sauran duk wani abu wanda ya shafi aiki na tsakar gida da shi muke yi. Guda biyu ne da mu, ɗaya ja, ɗaya fari. Bokitan namu kuma suna da ƙwari sosai. Suna da murfi. Ɗayan marfinshi ya ɓata wanda muke yin wanke wanke, wanki da kuma wanka da shi. Shi kuma ɗayan wanda muke ajiye ruwa a cikinsa yana nan. Ruwan sha muke ajiye wa. Wani lokaci kuma mu ajiye ruwa a ciki domin yin girki. Wani lokacin kuma mu ajiye shi domin ajiye ko da a ce wata buƙata ta taso ko ta wankin ko ta wanke wanke ko ta ma mene ne. To sai mu ɗauki wannan ruwan na cikin ajiyayyen bokitin mu sai mu juye shi a wancan ɗayan bokitin da muke shiga banɗaki da shi domin gudanar da waɗancan uzirirrika. Idan kuma sha ne ko girki to wannan bokitin da muka ajiye a cikinsa a nan za mu yi amfani da shi. Amma dai guda biyu ne da mu kuma suna da ƙwari sosai don sun sha faɗuwa amma ba sa fashewa. Wannan dalilin ne yasa muke ma son ƙaro wasu ma irin su bokitan. Amma dai waɗannan ɗin guda biyu suna nan, suna da ƙwari ba kuma abin da ya same su. Su biyu ne. Muna amfani da su sosai. Kullum muna amfani da su kuma ko tsagewa ba su taɓa yi ba. Ba wanda ya fashe, ba wanda ya tsage a cikinsu. Kullum muna amfani da su. Ɗaya miyi wanka wanki da sauran abubuwan da suka shafi tsakar gida. Ɗaya kuma mu ajiye ruwa a ciki ko mu yi girki da ruwan ciki ko kuma mu ajiye shi domin a sha. Amma dai guda biyu ne. Ɗaya ja, ɗaya fari kuma bokatan suna da ƙarfi sosai. Ɗaya murufinshi ya ɓata, ɗaya kuma yana nan wanda muke amfani da shi. Bokitan manya ne ba ƙanana ba. Suna da ɗan girma don suna iya cin lita biyar, shida a cikinsu. Ɗayan kuma wanda dukkansu ɗaya. Ɗayan wanda muke wanka da shi ya ɗan fi wanda muke amfani da shi tsufa. Sakamakon ayyukan da muke yi da shi ya fi na ɗayan yawa shi yasa ya fi shi tsufa. Amma dai duka biyun suna da ƙwari kuma suna aiki dukkansu ba wanda ya samu matsala. Ɗaya ja, ɗaya fari suna da ƙwarin gaske. Muna aiki da su kullum domin gudanar da rayuwa. Guda biyu ne bokitan da muke amfani da su a cikin gida.

Ina kallon madubi a duk lokacin da na fito daga wanka. Amma idan wani dalili ya sa na kalla madubin ba wai fitowata daga wanka ba kaɗai, ina iya kallon madubin idan wani abu ya zubo min a fuskata ko kuma na ji rauni wanda ya kamata ace na kalla madubi, na duba, na gani. Amma dai naturally na saba idan na fito daga wanka koda yaushe nakan ɗauka madubi na duba na kalla fuskata. Amma dai hakan baya nufin idan na fito kaɗai daga wanka ne nake iya kallon madubi. Duk lokacin da na ji wani ciwo a fuskata ko kuma wani dalili ya sa wani abu ya zubo mini, nakan ɗaukan madubi na duba fuskata domin ganin abin da yake a ciki. Sannan wani lokacin nakan iya na ci abinci, wani abu ya maƙale min a haƙorina, nakan iya kallon madubi domin cire wannan abin daga bakina. Wani lokacin kuma nakan ɗaukan madubi na duba ne idan wani abu ya faɗo min ko ya shiga cikin ido na. Idan na kalla madubi zan ga me yake wakana ko da a ce wani abu ne wanda zan iya sa hannu na cire shi. To nakan iya kallon madubi a duk lokacin da dalili ya sa. Amma baya nufin lallai, lallai sai na fito daga wanka sannan zan kalla madubi. Kawai dai na saba ne duk lokacin da na fito daga wanka ɗin ina kallon madubi domin ganin fuskata. A ko da yaushe hakan yakan iya sawa na gani. Wani lokacin kuma idan ƙuraje suka fito min a fuskata ko suna min ciwo ko zafi, nakan ɗaukan madubi ko kuma wani kumburi wanda zai dame ni sai na ɗauka madubi na duba domin ganewa ido na halin da gurin yake ciki. Amma dai na fi duba madubi ne a duk lokacin da na fito daga wanka a tsawon rana. Domin duba madubi yakan sa mutum ya san halin da fuska shi ke ciki. Wani lokacin ƙurji ne yake fitowa a kan ido ko a kan hancinka ya dame ka da ciwo. Sakamakon rashin-- sakamakon ganin madubi zai iya sawa ka gane wane irin mataki ya kamata ka ɗauka. Matse shi za ka yi, fasa shi za ka yi ko yanka gurin za ka yi. Wannan kallon madubin zai ba ka damar ganin abin da ya dace ka yi wa gurin. Idan ruwa ya yi, ka matse. Idan jini yake, ka goge. Idan ruwa yake, ka goge. Sanadiyar kallon wannan madubin. Amma dai madubi na fi kallonsa galibi idan na fito daga wanka. Nakan tsayawa a gaban madubi na kalla fuskata domin ganin halin da take ciki. Sai dai ina iya kallon shi idan wani dalili ya sa ko na rauni ko ciwo ko kuma wani abu ya zubo min ko ya shigar min cikin ido. To nakan yin amfani da madubi domin kallon abinda halin da fuskata take ciki. Idan na cirewa ne wanda zan iya ɗaukan mataki da kaina na yi. Idan kuma wani abu ne wanda sai na, sai na ziyarci likita to sai na gaggauta zuwa ganin likita. Sannan a lokacin dai already fuskata ta gama gane abin da yake faruwa sabeda na kalla madubi. Idan na ga madubi nakan iya fahimtar wane irin mataki ya kamata na ɗauka. Asibiti zan je ko magani zan sha ko fasawa zan yi. Idan ruwa yake zan iya gogewa. Idan jini yake ma zan iya gogewa. Sanadiyar kallon wannan madubin. Amma dai madubi ina kallon shi ne galibi bayan na fito daga wanka. Sai na kalla madubi domin ganin halin da fuskata take ciki. Wani lokacin ma madubin nakan iya zuwa na aro na kalla fuskata domin ganewa idanuna halin da fuskata take ciki. Domin kuwa idan ba don madubi ba, ban san wani dalili da zai sa na ga fuskata a zahiri ba. Sai dai ta dalilin wannan madubin idan na kalla sai na gane halin da fuskata ke ciki. Idan mataki ya kamata na ɗauka ko na likita ko kuma wanda zan iya yi da kaina sai na yi. Amma dai ina kallon madubi ne galibi idan na fito daga wanka.

Gaskiya duk wasannin duniya babu wasan da na fi so a zuciyata kamar wasan ƙwallon ƙafa domin wasan ƙwallon ƙafa wasa ne wanda yake da tsari, wanda yake da ƙa'idoji, wanda yake da doka. Shi yasa nake son wasan ƙwallon ƙafa kuma wasa ne wanda zai sanya maka farin ciki a cikin zuciyarka. Bugu da ƙari wasan ƙwallon ƙafa yakan taimakawa lafiyar ɗan adam domin motsa jini ne. Lokacin da kake wannan wasan, kowane gaɓata jikinka tana motsawa. Hakan zai taimaka maka wajen cin kusari a jikinka, zai taimaka maka wajen ƙara garkuwar jikinka za ta ƙara ƙarfi. Wasan ƙwallon ƙafa yana da matuƙar tasiri da muhimmanci a cikin lafiyar ɗan adam. Sannan wasa ne wanda yake da tsari a duk duniya. Wasan ƙwallon ƙafa idan kana yinsa shi kaɗai ne kusan wasan da ya fi kowane wasa doka da ƙa'ida a cikinsa. Wannan dalilin yasa nake son wasan ƙwallon ƙafa sosai saboda wasan ƙwallon ƙafa wasa ne wanda idan wani ya ma mugunta za a hukunta shi. Sannan wasa ne wanda yake da ƙa'idoji wanda idan ka buga ball ta fita to za a ba wa wanda yake na ɗaya garin ke nan. Shi ne yake da alhakin jefa ta idan ta gefe ta fita. Idan kuma ta bayan raga ta fita to zai sa ƙafa shi ya bugo ta. Kaga kuwa wasa ne wanda yake da ƙa'idoji. Ta yace duk ƙa'idar da ka ƙetara to za a bi wannan dokar ƙa'idar a gyara matsalar domin gudanar da wasan cikin hikima da nishaɗi. Wasan ƙwallon ƙafa wasa ne wanda yake da tsari a duniya. Baki ɗaya wasa ne wanda kowace ƙasa tana iya yin irin wannan wasan. Ba wai sai ƙasarka kaɗai ba. Kowace irin ƙasa a duniya zai wahala ka je ka tarar ba sa yin wasan ƙwallon ƙafa. Shi ya sa na fi son shi, na fi jin daɗi idan yana buga shi, na fi nishaɗantuwa da shi, na fi son shi a duk cikin wasannin duniya. Wasan ƙwallon ƙafa yana da matuƙar daɗi, yana da matuƙar nishaɗi, yana da matuƙar tasiri a jikin lafiya. Shi ya sa nake son wasan ƙwallon ƙafa. Ko da yaushe a cikin zuciyata na fi son kowane wasa fiye da shi domin wasa ne wanda yake haɗa zumunci, wasa ne wanda yake sa garkuwar jiki ta ƙara ƙwari, wasa ne wanda yake haɗa ma'amala ta ƙasa da ƙasa, ma'amala ta gari da gari, ma'amala ta kowane irin ƙabila, kowane irin yare. Sanadiyar ƙwallon ƙafa kuna iya yin ma'amala tare, kuna iya zama tare, kuna iya gudanar da ayyukanku tare sanadiyar yin ƙwallon ƙafa. Shi ya sa duk wasannin duniya babu wasan da na fi so a cikin zuciyata irin ƙwallon ƙafa. Shi ne wasan da na fi kowane wasa ƙauna a cikin zuciyata domin wasa ne mai cike da tsari, da ƙa'idoji da kuma doka. Duk mutumin da ya karya doka a cikin wasan ƙwallon ƙafa shi ma za a hukunta shi daidai da wannan abin da yayi. Shi ya sa na fi son wasan ƙwallon ƙafa a kan kowane irin wasa a duniya domin ƙa'idojin da suke ciki, da sharuɗɗan da suke ciki, da kuma nishaɗantar da mutane da yake yi. Sannan bugu da ƙari wasan ƙwallon ƙafa na taimakawa lafiyar ɗan adam tun daga kan kuzarin yake jikinsa har zuwa ta yadda zaks nishaɗantu da wannan wasan saboda wasan ƙwallon ƙafa wasa ne wanda yake da matuƙar daɗi, yake kuma da amfani a jikin lafiyar ɗan adam. Ina son wasan ƙwallon ƙafa sosai. Na fi son wasan ƙwallon ƙafa a kan kowane irin wasa a duniya domin shi ne kaɗai wasan da nake kallon shi a mazaunin kamar ya fi kowane irin wasa a duniya ƙa'ida doka.

Da hannun dama nake amfani domin kuwa hannun dama shine hannun da ake amfani da shi wajen gudanar da cin abinci ko kuma riƙe wani abu mai mahimmanci na rayuwa. Shi ake amfani da shi, da shi nake amfani wajen yin rubutu, cin abinci da kuma duk wani abu mai mahimmanci da ya shafi rayuwa. Hannun hagu kuma ana-- ina amfani da shi ne wajen wanke, ah, najasa ko bayan gari da wasu abubuwa waɗanda suke na ƙazanta ne. Da hannun hagu nake ɗaukiwa ko na goge. Amma duk abin da ya shafi rubutu, cin abinci ko taɓa wani abu mai mahimmanci ina yin amfani ne da hannun dama domin ko musulunci da hannun dama yayi umarni duk wani ɗan adam yayi amfani da. Shi ya sa nake amfani da hannun dama a matsayin hannun da zanyi abu mai mahimmanci da shi wanda ya shafi abinci, wanda ya shafi rubutu, wanda ya shafi kowane irin al'amari mai mahimmanci. Domin hannun hagu ni baimi da wani kuzari ko ƙarfin da zan iya ɗaukan wani abu mai nauyi da shi. Amma hannun dama nakan iya gudanar da abubuwa da yawa da su. Nakan iya gudanar da al'amari ko wane kalani da hannun dama ko da in tare ko kuma in ɗauka nakan yin amfani ne da hannun dama domin hannun dama na ya fi na hagu na ƙarfi. Wannan dalilin ne ya sa nake amfani da shi sosai. Kuma ko a musulunci hann-hannun hagu ba a amfani da shi wajen aiwatar da abubuwa masu mahimmanci musamman cin abinci ko kuma wani abu wanda zaka iya taɓa shi kuma abun yana da alaƙa da abinci. To wannan kuskure ne yin amfani da hannun hagu a wannan lokaci. Shi ya sa nake amfani da hannun dama domin shine hannun da musulunci ya yarda duk wani mutum mai imani yayi amfani da shi musamman a bangaren cin abinci da kuma bangaren da ya shafi wani abu mai mahimmanci na rayuwa. Ba-- hannun dama na da shi nake aiwatar da duk wani abu mai mahimmanci a cikin rayuwa. Hannun hagu da shi nake aiwatar da duk abin da ya shafi ƙazanta ko goge gogen wasu abubuwa waɗanda suke da alaƙa da najasa. Amma hannun dama na da shi nake aiwatar da cin abinci, wanke baki, duk wani abu wanda ya shafi ko alwala zanyi nakan zubarar wani a hannun dama na da fara wanke ina hago da shi.